Sosai kuwa, ina riƙe lema lokacin ruwa. Domin lema ta kan taimaka mun kada ruwa ya buge ni. Idan mutum har bai riƙe lema ba, lallai ruwa zai yi masa mugun duka ya jiƙe shi kaf wanda kafin ya je gida ya jiƙe. Idan bai yi hankali ba, har masasara zai yi. Kuma wannan masassara zata iya ja masa ya zauna a gida ba tare da ya je aiki ko ya je asibiti ba. Sannan kuma zata ja mai ciwo mai tsanani. Ya kamata duk wanda ya fita lokacin ruwa, ya samu lema su yi riƙe domin gudun kada ruwa ya ba shi kashi.

A gaskiya na fi son biredi bugun ƙa-ko ƙato ba biredi me yanka yanka ba. Domin shi biredi miyan yanka yanka, biredi ne da ake yin shi a masana'anta. Bai kai ƙwari da inganci na bugun ƙato ba. Shi bugun ƙato fulawa ce za a sa a cikin kwano ko a sa a daro, sai a samu aita jujjuya shi har sai ya kama jikin shi. A sa bota, a sa ƙwai, sannan sai a zo a samu, a sa su a cikin gwangwanaye, sai a sa a ciki a gasa. In ya gasu, biredi ne mai daɗi kuma yana da riƙe ciki sosai da sosai. Ba kaman wanda ake samun biredi mai yanka yanka ba shi wanann yana da daɗi amma baida inganci kamar shi biredin da muke ƙira bugun ƙato musamman idan ka haɗa shi da shayi, abu ne mai matuƙar daɗi sosai da sosai. Idan ka samu biredin bugun ƙato, zama ka iya haɗa shi da wainar ƙwai, hakka soya ka ci sannan ka ba wani shi ma ya ci. Kaman daga cikin biredin da muke da su bugun ƙato a Katsina, akwai biredin Alliance Bread, akwai G bakwai Bread, akwai na Kowa Bread. Duka gasunan dai kala kala biredi muna dasu kala kala anan cikin garin Katsina.

Kana so ka san ko ina yin bacci da rana? Gwarai kuwa ina yin bacci da rana. Musamman ma idan na dawo daga aiki, na gaji ko na dawo daga makarantar islamiyya, nakan kwanta in ɗan huta kaɗan kafin in tashi in cigaba da wasu ayyukan. Bacci da rana a yakan ɗan bani nutsuwar ƙwaƙwalwa. Domin a kullum idan na samu, na samu bacci nakan tashi ƙwaƙwalwa ta tayi fresh, bani da wata matsala kuma yakan ba jikina hutu sosai da sosai. Bacci da rana abu ne mai matuƙar kyau idan har kana da lokaci. Idan ka samu lokaci ka samu ka yi bacci ko awa biyu ne ko awa uku da rana, wannan zai taimaka ma lafiyarka sosai da sosai wajen samun tai ƙarko tai inganci. Su kansu likitoci sun bada shawara a ɗan ringa yin bacci da rana sosai da sosai amma kuma kada a bari yayi yawa. Kama a ce hayyakai da yamma. Baccin yamma abu ne wanda yakan iya sa mutum ya tashi da ɓacin rai matuƙa. Abune wanda ya kamata shima a gujeshi amma bacci da rana dan kayi na awa biyu ko awa uku ba matsala bane ba zaka iya yi musamman ma idan ka gaji domin jikinka ya samu hutu yadda ya kamata.

Kana so ka san murya ta tana da ƙarfi ko ko a hankali take? To ai ga ta nan kana ji, kai da kanka za ka iya duba wa ka gani. To nidai Allah ya yi ni namiji. Wasu kuma za ka ji ko a cikin maza, muryarsu ba ta da ƙarfi sosai. Suna da murya ya kamar ta mata. To ni dai murya ta babba ce ko in ce matsakaiciya. Wasu kuma za ka ji muryarsu tana da matuƙar girma sosai da sosai. Yanzu kamar babban yayanmu, idan ka ji muryar shi, za ka tsorata. Ita kuma ƙanwata za ka ga samu tana da murya ƙarama. Kowane ɗan adam yana da kalan muryar shi da Allah ya ba shi. Ba ta kowa ta kowa da kowa ba iri ɗaya bane ba. Wani ya ba shi ƙarama, wani ya ba shi babba. To ni dai kamar tawa, ni dai zan iya sa ta a cikin muryoyi madaidaita. Ba ƙatuwa ba sosai kuma ba ƙarama ba can. Akwai wanda in kana magana da su, za ka ji yacce ka san ka sa a loudspeaker. Wasu kuma idan kana yi, za ka ji ba kamar kana so ka sa loudspeaker domin ka ƙara jin me suke cewa.

Kana tambayata ina sanya hula? Sosai ma kuwa ina sanya hula. Domin ni mutum ne wanda yake haus fulani. Hausa fulani sun kasance suna sa hula da kaftan har da ma babban riga. A cikin hulunan da muke da su akwai waɗanda ake ɗinka wa a Maiduguri, wanda su ne ake kira zandabukar. Akwai mahadu a banki, akwai shakwara, duk huluna ne waɗanda ake sa su a yankuna Afirka ta yamma. Kuma wa'anan hulunan sun kama daga masu ƙananun kuɗi zuwa masu manyan kuɗi. Suna nan kala daban daban. Iya kuɗinka, ya shagalin ka, in ji Bahaushi. Amma inda aka fi ɗinka wa'anan hulunan sun kasance a garin Maiduguri ne, wanda yake a jihar Borno a cikin ƙasar Najeriya. Wa'anan huluna suna da kyau matuƙa da gaske. Wasu suna da nauyi, wasu kuma ba su da nauyi. Wasu ana aiko a siya musu tun daga ƙasar Chadi akwai sa hannu Niger har da Mali da Libya. Waɗannan huluna suna ƙara ma mutum daraja sosai a idon mutane. Domin duk babban mutum ba a so a gan shi wanda bai da hula. In mutum ya sa hula tana ƙara mai daraja sosai.

To, ya kasance abubuwa dai guda biyu. A lokacin da nake matuƙan sauri, na fi so in hau lift. A kuma wani lokacin da bana sauri nafi so in hau matakala domin in taka da ƙafa ta. Ta hanyar takawa da ƙafa, mutum zai samu ya motsa jikinshi. Amma kuma lift ɗin, ita ma kala-kala ce. Akwai wanda zata kai ka da wuri, akwai kuma wacce sai ta nemi ta ɓa ta ma lokaci. Matakala ma haka, akwai mai nisa sosai, akwai wacce ba ta da nisa. Akwai wandda in kana takawa kafin ka je inda kake so, za ka yi fiye da minti talatin. Akwai wadda kuma a minti goma ka isa. Amma ga duk wanda yake so ya dinga motsa jikinshi, gaskiya ni zan ba shi shawara ya nemi li-- matakala ya dinga hawa ba lift ba. Domin wannan hawan da kake yi yana sa jinin ka yana motsuwa sosai da sosai. Ba kamar lift ba da za ka yi tsaye ba tare da wani motsi ba, ta kai ka inda kake so. Amma kuma in dai har kana sauri ne, kada ka bi ta matakala. Hau lift ɗinka ka isa inda kake so. Wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi.

Idan har na sa ƙananun kaya, nakan sanya belt. Idan kuma ban sa ba, na sa kaftan ne, bana sanya belt. A duk lokacin da na sa ƙananun kaya kuma wandon yayi mun yawa, to ina sanya belt domin in rage yawa. Domin kada in ringa take wando na, ina tafiya. Ko a ofis idan nasa suit dina, wando bai mun daidai ba nakan ƙara da belt domin abin ya samo daidai to a ciki. To a cikin belt din ma kala kala ne. Wani belt yana da tsada, wani belt ba shi da shi. Akwai wanda zai daure ka tamaw, akwai kuma wanda zai sassauta ma kuma ya riƙe ma wando duk a lokaci ɗaya. Wasu belt din su baƙi ne, akwai fari, akwai ja, akwai shuɗi. Wani belt ɗin ma a kasuwa ake samun shi, wani kuma sai an je har cikin manyan shaguna sannan a samu belt ɗin. Wani in ka ɗauko belt ɗin zaka sa shine da tsinke ka tsira, wani kuma zaka murɗa ne ya tsaya. To ko a belt ɗin ma kala kala ne, kamfani kamfani ne. Ko wani kalan kamfani, yacce tsarin su, yacce su ka gina belt ɗin su.

Ina da madubi da yawa a gida na. Akwai a ɗakin matata, sannan akwai a ɗakin mamana, har ma a ɗakin babana. A ko yaushe nayi wanka. Nakan je in duba madubi, in duba ko na yi kyau ko kuwa ban yi kyau ba, ko akwai wani abu da ya kamata na gyara. Duk abin da ya kamata na gyara, nakan gyara shi nan take a nan wajen. Duk abun da naga bai yi ba, nakan samu shi ma in canja. Ina taje kai na a gaban madubi. Nakan shafa mai ko in yi kwalliyata, duk a gaban madubi. Madubi abu ne wanda yake taimakawa mutum ya duba wane hali jikin shi yake ciki. Zaki iya sawa, ka ga ko ka shafa mai sosai, ko ka sa powder da yawa, ko kuwa wani abu makamantan su. Ya kamata duk ɗan adam ya zamto yana da madubi domin ya rinƙa duba wane hali fuskarshi take ciki ko jikin shi. Madubi abu ne da zai taimakawa mutum sosai wajen ganin ya yi kwalliya yacce ya kamata, ba tare da samun tangarɗa ko koma baya ba. In so samu ne, ko wanne ɗan adam ya kasance yana da madubi a ɗakin shi, domin duba yanda shigar shi ta kasance. Idan da gyara, ya gyara. In biran babu gyara, shi kenan.

Ah sosai kuwa, musamman lokacin sanyi ina son cin abinci mai yaji. Domin cin abinci mai yaji yakan rage sanyin da mutum yake ji idan na tashi cin abinci mai yaji, nakan je shago in sawo yaji, ko in taka in tafi kasuwa in siyo barkono, sai in samo ƙuli sai in zo in haɗa a cikin turmin gidan mu dana tashi cin abinci mai yaji, nakan je shago in sayo yaji ko kuma in taka in tafi kasuwa in siyo barkono, sai in samo ƙuli sai in zo in haɗa a cikin turmin gidanmu. Yaji ana shuka shi ne a gonaki. Asalin abin da ake kira yaji shi ne barkono. Wasu kuma suna amfani da attaruhu domin sama abincinsu yaji sosai da sosai. Attaruhu shi ma ana shuka shi a cikin gonaki ne kala daban daban kuma ana shuka su tare da kayan gwari. Daga nan sai a busar da su. Idan suka bushe sarai sai a zo a ɗauko su a dake sai a mai da su yaji. In aka maida su yaji kenan an niƙa su, sai a ringa amfani dasu a matsayin yaji ba tare da wata matsala ko tangarɗa ba ana shuka barkono a garuruwa kamar su Kaduna, Kano, Katsina, har ma da Jigawa da Sokoto. Barkono. Kasuwa ce sosai, babba sosai da sosai wanda bayan shuka su da muke yi a gida wasu ma suna amfani dasu su fitar da su ƙasashen waje domin su saida su samu riba mai ƙwari.

Ina tsarkake gidanmu sau uku da a kullum. A kullum idan na tashi da safe, nakan tsarkake gida na farko. Daga nan sai in yi wanka, in yi kalaci sai kuma zuwa dawowa na biyu da rana ke nan, shi ma sai in tsarkake gida sai na uku wanda shi zan yi shi da daddare. Tsarkake gida abu ne mai matuƙar muhimmanci. Yakan matuƙar taimaka wa mutane daga gudun ba ƙwayoyin cututtuka dama su zauna a gida. Wanda haka zai iya sa mutanan gida su kamu da wannan cututtuka ya kamata duk gida a dinga tsarkake shi a kullum sau uku a rana a share a goge har ma a wanke da ruwa duk gidan da ba'a tsarkake wa yana cikin barazana sosai da sosai idan kuma ba a tsabtace ba to a tabbatar an goge, an share sannan a wanke. Tsabtace gida abu ne wanda yake da matuƙar alfanu ga rayuwar al'umma. Ba ma gida kaɗai ba, ita kan ta unguwa ya kamata a rinƙa tsabtace ta, a rinƙa share kwatoci, a rinƙa wanke su domin kada a ba ƙwayoyin cuta da sauran ƙwari wanda su ke iya cutar da ɗan adam dama su samu su zauna cikin mutane har su iya cutar da su.

Idan na zauna gaishe da mutane, ya danganta da mutanen wasu kala ne. Idan mutane manyane sosai kamar wayanda suka kai munzalun su zama iyayena ko su haife ni, na kan durƙusa har ƙasa cikin girmamawa in gaishe su. Don kuma sun kasance wayanda dai sun girme ni ne. Suma akwai kalar yace nake basu gaisuwarsu kuma in martaba su ba tare da rashin kunya ko nuna na kai ina daidai da su ba ko bambanci. Haka ma yara har ila yau ban bar su a baya ba. Idan za mu gaisa da su, na kan miƙa musu hannuna domin mu gaisa cikin girmamawa da mutuntawa. Idan har ina da wani abu, na kan basu su sha alawa. Idan banidashi nakan yi musu addu'ar fatan alkhairi. Duk mutum idan yake so ya yi gaskyawan mu'amala da sauran mutane, ya kamata ya ringa gaida su ta hanyar da ta dace ba tare da tsangwama ba ko nuna na isa ko na fi ka zama wane. Gaisuwa tana ƙarawa mutum mutunci sosai a idon jama'a ba kowai mutum ya tashi ya ringa faɗa da mutane ba kamar an aiko shi. Yana da kyau mutum ya ringa natsuwa yayin da yake gaisawa da sauran jama'a.

A kullum ina farkawa da misalin ƙarfe shidda na dare, domin a lokacin ne musulmai suke tafiya sallah asuba. Idan na farka nakan tashi in yi addu'ar tashi daga bacci, sannan in samu in taka in shiga in zuwa toilet. Idan zan yi fitsari in yi fitsari, idan ba zan yi ba nakan nutsu in yi alwala ta, sannan in fito in tai masallaci mu yi sallah. Idan mun gama sallah nakan dawo gida a lokacin haske ya fara. In zo in samu in yi zikraina, in karanta Alqur'ani, sannan in tashi in shirya in shiga wanka. Idan na fito daga wanka nakan ci abinci sannan in sa kaya. Na shafa mai insa in sa turare in yi shirin tafiya aiki. Daga nan sai in gai da iyayena, in ci abinci, in samu in hau mota in tafi in zuwa ga aikina. Wanda da a duk haka zai kasance izuwa ƙarfe takwas ne na safe ba tare da na samu wata matsala ko tangarɗa ba. Domin ina samu in yi bacci da wuri domin in tashi da wuri. Domin da duk wanda yake so ya samu isashen bacci, to ya wajaba a kansa ya kwanta da wuri.

A gaskiya a cikin bukunkuna da muke da su, na fison bukunkunan sallah. Musamman ma a cikin bukunkunan sallah, muna da bukunkunan sallah ne guda biyu waɗanda musulmi suke yi. Akwai bikin ƙaramar sallah da ake yi bayan azumi. Daga nan kuma sai bikin babbar sallah. Zan fara magana akan bikin ƙaramar sallah. Bayan an gama izi-azumi, ranar ƙarshe ta azumi wanda ya kasance ranar ishirin da tara ga watan Ramadan ko kuma ranar talatin ga watan Ramadan. Washe garin wannan rana, mutane suna taruwa su je iyi, su yi sallar idi, su roki Ubangiji bukatunsu kuma ana sa ran Ubangiji zai biya musu. Daga nan sai a dawo gida, a yi abinciccika, a yi lemu, a soya kaji da nama, a yi zumunci, a yi nishaɗi, a gode ma Ubangiji. Daga nan kuma sai bikin ƙaramar sallah, babbar sallah. Bikin babbar sallah, kowa yana samun mai hali yakan yanka rago ko saniya ko shanu. Daga nan wannan shanu akan yanka su. Bayan an yanka, wani ɓangare na wannan shanu akai ma mutanen gida, wani ɓangare kuma a raba ma talakawa. Idan aka raba wa talakawa, zaka ga talakawa suna murna, suna nishaɗi, suna addu'a Allah sa alkairi, Allah ya ƙara buɗi. Jama'a zaka ga suna matuƙar farin ciki da bikin babbar sallah. Domin lokaci ne musulmi ke jin daɗi suna cin nama, suna cin abinci, suna zumunci tsakaninsu sosai da sosai.

Ina koyon fasaha sabo ta hanyar bincike mai zurfi. A duk ɗalibin ilimi wanda ya kasance yana so ya zama mai fasaha ƙwarai da gaske, yakan ɓata lokacin shi a kullum ta hanyar yin bincike kala kala, musamman ma binciken kimiyya. Yanzu lokaci ya zo da zamani, bincike ya zo da sauƙi. Muddun za ka iya shiga lab ka yi bincikenka. In kuma ka na da wayar hannu ko kuma kwamfuta, za ka iya hawa yanar gizo. Akwai manhajoji kala kala wanda za ka shiga ka yi bincike kamar su YouTube, Instagram da masu sauransu. Za ka shiga ka yi bincikenka, za ka ga duk inda ya shige ma matsala. Daga nan kai kuma sai ka ɗaura a kan naka binciken. Kayi amfani da abin da kake so, ka samu ka kirkiri abunda kake bukata ka ƙirƙira. A kullum ɗan adam yana da buƙatar yarin ka koyon fasahohi sababbi domin sanin da sauƙaƙa yadda rayuwar duniya take. Domin sau'waka zaman duniya bincike wanda yake sabo abu ne mai kyau. Yakamata duk wani ɗan adam ya ɗaura rayuwar shi a kan fasaha da koyon bincike kullum da kullum. Ta haka yake ba wa ɗan adam daman ƙara wayewa da sanin duniya da kuma gane abubuwan da suke zagaye da shi da kuma amfani da su ta hanyar da ya kamata.

A cikin launukan da muke dasu, na fi son launin fari da kuma shuɗi. Domin fari da shuɗi launuka ne na 'yan aljanna kuma suna da daɗaɗɗun kallo a ido musamman ma launin shuɗi. Bincike na lafiya ya nuna, duk mutumin da yake kallon bishiya mai launin shuɗi, idanuwan shi za su ƙara ƙwari matuƙa da gaske musamman ma da sanyin safiya idan ka tashi daga bacci. Idan kuna da lambu ko bishiya a cikin gidan ku, ya kamata ki fito da safe ka ƙora wa wannan bishiyar ido kamar na minti biyar. Lokacin da ka yi na minti biyar, kana iya tashi ka koma gida. Wannan kallon da ka ma bishiya zai ƙara ma ƙwarin idanuwa sosai. Idanuwan ka za su ƙara ƙwari, ka rinƙa gani tangargarin. Haka ma farin abu yana da matukar ƙaddadin kallo. Duk misalin kamar a ce mota fari ko yadi fari ko kuma a samu wani gida wanda yake fari ne, za ka ji shi mai daɗaɗɗin kallo matuƙar ƙwarai da gaske. A cikin fararen abubuwa, harma akwai fararen mata. Fararen mata farar abubuwa ne wanda muke so sosai.

Ƙwarai ma kuwa, ida man da manufa na wata-wata. Duk mutum mai hankali da tsari a rayuwa ya kamata ace duk wata akwai manufar da yake so ya cinya, ya cimma. Kuma kasuwanci ne ko kuma a wajen aiki ne, duk mutum mara manufa za ka same shi abubuwa suna yawan rikici masa. Domin ita manufa, abace wacce ake da buƙatar so mutum ya kasance yana da ita matuƙa a rayuwa. Za ta taimaka mai wajen cimma burinka shi na rayuwa da ma sauransu. Mutum mai manufa za ka samu rayuwar shi ta fi tsari akan mutumin da kwata-kwata shi ba shi da manufa a rayuwar shi. Mutum mara manufa za ka same shi yana da yawan yin shirme da kuma ɓata lokacin shi a banza. Ba tare da yayi wani abu mai amafani ba ko wanda ya amfani kanshi da ƴan uwanshi da ma sauran dangi. Kullum za ka samu ya fi ɓata lokacin shi a abubuwa marasa amfani ko kaɗan. Kullum za ka gan mu ko dai yana gidan kallon ƙwallo ko ko yana wajen wasan banza ko ko yana wani abu mara amfani sam-sam. Kwata-kwata ba zai taɓa yin ƙoƙari ne abun da zai amfane shi ba a rayuwa. Ya kamata duk ɗan adam mai cikakkiyar hankali ya kasance yana da manufa da kuma buri da yake so ya cimma na rayuwa.

Ƙwarai ma kuwa ina jin kukan zakara da safe musamman ma da asubahi. Idan asuba ta yi a mafi yawancin ƙauyuka zaka samu basu da agogo ko in ce alamin da ke tada mutane. Zaka samu zakara ne yake tada su, shi yake nuna masu asuba ta yi. Wannan kukan nashi shi zai sa mutane da yawa su tashi su san safiya ta ƙarato marai ce marai bacci ya ƙare. Zakara yakan taimakawa mutane da yawa sosai musamman a ƙauye wajen tashi da asubahi su yi sallah asubahi ba tare da sun duba agogo ba ko makamantansu. Kukan zakara yana da matuƙar daɗi da sauraro. Amma kuma idan ka ji kukan zakara ya kamata ka ce ka yi istigfari da tasbihi. Domin mu a yardar da muka yi a duk lokacin da ɗan adam ya ji kukan zakara to an ce shaiɗan ne ya gani. Kuma ganin shaiɗan abu ne wanda ba a so ake gudu ake ƙi. A duk lokacin da ka ji zakara ya kuka sai ka ce subhanallah sai kuma Allah ya tsare ka daga sharrin shaiɗanin nan da wannan zakaran ya gani. Amma kuwa baya ga haka zakara ƴa kan matuƙar taimakawa wajen tada mutane domin su yi sallah daga bacci.

Kwana kai, yana kwana a ciki sosai, musamman ma a lokacin sanyi. Idan lokacin sanyi yayi, ai mutum ba zai iya kwana a waje ba sam sam. Domin lokacin sanyi, za ka samu mutum waje sanyi ya yi a waje sosai, sai mutum ya shige ciki, ya kulle taga da window sannan ya yi amfani da bargo domin lulluɓewa. Amma kuma idan ba lokacin sanyi bane kamar lokacin zafi domin mu a wannan yanki namu na arewacin Afrika zaka samu ana zafi matuƙa sosai da sosai kuma gashi, ba mu da tsayayyar wutar lantarki. Wani lokaci mutum bai da zaɓi samsam in ba ya kwana wajen ba. A duk lokacin da ya tashi kwana waje, yakan sa maganin sauro ko ya ɗaura net sannan ya sa katifar shi a wajen ya kwana domin ya samu sauƙin zafin da yake addaban mutane. Shi wannan zafi yakan sa mutum yayi sanƙarau da ma sauran cututtuka. Amma idan ka kwana waje, za ka samu iska wadatacciya wadda ba lallai ta sa ka samu wannan cutar ba. Zafi, zafi abu ne wanda yake da matuƙar illa sosai idan har ya yi wa. Idan kuma bai yi yawa ba, mutum zai iya samun fanka idan har suna da wutar lantarki ya kunna domin ta mai maganin wannan zafin da yake damun shi.

Sosaima kuwa, ai na iya tuƙin mota sosai domin idan na tashi na kan tuƙi daga nan zuwa Kano in kuma tuƙo in dawo. Duk cikin garin Kano ni ke tuƙawa da kaina. Ka ga ko a cikin motoci akwai motoci manya akwai ƙananu to ni duka biyun na iya tuƙa su. Idan ka bani mota wadda a ke kira truck zan iya tuƙa ma ita. Idan ka bani mota wacce a ke kira SUV ƙaramin mota ita ma zan tuƙa ma ita. Idan na tuƙa ajikin mota akwai sitiyari, akwai kuloci, akwai birki akwai kuma accelerator. Kowane su na san yanda ake amfani da shi sosai. Idan ka dawo a hannu akwai hand break duka suna da amfani da matsakar alfanu sosai wajen tuƙin mota. Ina na kan tuƙa mota in je kasuwa, in je makaranta ko in yi tafiya daga wani gari zuwa gari. Ko misali idan tuƙi daga Katsina zuwa Kano yakan ɗauke ni awa biyu ne kacal. Kuma wannan tuƙi ne wanda yake cikin sauƙi kuma hanya tana da kyau matuƙa. Amma kuma duk ɗan adam da yake tuƙa mota ya kamata ya rinƙa kula da lafiyar motar shi. Domin sanin me take buƙata kada ya je yayi shirme ko kuma ya lalata motar shi a banza.

Sosai kuwa. Nakan yi waƙa a cikin zuciya. A duk lokacin da nishaɗi ma nake ji, nakan yi ta a fili domin in ji daɗin zuciyata. Ina da, ina jin waƙa kala kala. Ina jin waƙa ƴen China, ina jin ta Hausawa, ina jin kuma ta ƴan Indiyawa. A cikin mawaƙan Hausa, ina son Dr Mamman Shata, ina son Ɗanƙwairo. Waɗannan su ne mawaƙan Hausa na gargajiya ke nan. Akwai kuma mawaƙan Hausa na zamani waɗanda suka haɗa da Nura M Inuwa, Ado Gwanja, Ali Jita dama sauransu. Idan ka bi kuma ta mawaƙan Indiyawa, akwai siransu Amita Bachchan, Shahrukh Khan da waƴanda suke waƙa sosai. Indiyawa su ma sun iya waƙa sosai domin waƙoƙinsu suna da daɗi. Ko da ba ka fahimtar yaren, za ka samu, ka kamu da son waƙoƙinsu sosai domin za ka ji akwai daɗi, akwai vibe sosai da sosai. Idan kuma ka dawo bangaren mawaƙan Hausa, su ma za ka ga akwai waɗanda sun ƙware sosai. Waɗanda su a waƙarsu za ka ji ilimi, azanci da nasiha tare duk a ciki ba shirme ne kawai ba. Akwai kuma afro beats wanda shi ne mafi yawanci ake yi a Legas. Waƙa ce wadda ta shahara sosai a duniya salon waƙa ke nan na Afirka.

Ina karɓar kira da dama a wajen aiki. Kiran da nake karɓa ya kasu kala kala. Akwai kiran da daga manya ne na wajen aiki, akwai kuma kiran da daga kasuwa ne, wanda yarana ko kuma kostomomi suke kira na su ji batun kaya. Akwai kira kuma wanda daga gida ne, wanda iyalina suke kira na ko kuma iyaye na. Kira na farko wanda yake daga wajen ma'aikata nakan same shi ne a ƙalla sau biyar ko sau uku a rana. Wannan wanda shine manyana zasu kira ni sununa min yadda aiki ya kamata ya wakana. Sai kuma kira na biyu wanda abokan kasuwanci ne zasu kira ni ko yara na na shago. Zasu kira ni su faɗi mun wane muntin za a ba kaya, wanne za a karɓa kuɗi shi, wanne za a hana kuma idan bai biya kuɗi ba. Sai ko kuma kira na ƙarshe wanda yake zuwa daga wajen iyalina. Shi kuma kira ne wanda nake samun shi ɗan kaɗan. Iyalina ba su ke kira na ba a kowane lokaci. Suna kira na ne kawai idan har buƙata hakanta taso domin abu, idan abu yana buƙatar gaggawa sosai da sosai, a lokaci ne kawai suke kira.

Aikin gidan da na ke yi kullum ya kama daga share share zuwa goge goge kuma na kan share tsakar gida musamman idan bishiyoyi sun faɗo. Zan ɗauki tsintsiyata in share wannan bishiyoyin sai in tara su waje ɗaya daga nan sai in je in kai bola inda gwamnati ta tanada murinƙa zubad da sharan mu. Gwamnati samsam bata yadda da a rinƙa zubda shara a ko ina ba. Ko wace unguwa tana da tsari da inda ya kamata ta aje sharatta saɓanin wasu unguwanni da basu bin doka suna zudda shara a duk inda suka ga dama. Hakan yakan jawo musu yawaitar ƙwayoyin cututtuka da ƙwari da kuma ɓeraye. Wanda su kasance sukan yi iskan addabas su daga nan kuma su sa masu cututtuka kala kala. Ai ta fama daga wannan asibiti zuwa wannan asibiti. Idan har ba ai hankali ba wannan abun yakan ja i zuwa a rasa rai gaba ɗayan shi. To saboda haka tsaftace aba waccece matuƙar amfani bai kamata mu rinƙa wasa da ita ba. Ya kamata mu maida hankali sosai wajen ya wajen yawaita yin tsabta mu tsabtace gidajenmu domin samun lafiya da ingantacciyar rayuwa.

A gaskiya gudin da nafi so nafi son gudin fanka lamba uku domin shine gudu me dede to bai yi yawa ba kuma bai yi kaɗan ba. Lamba uku, in ka sa kulin lamba, lamba uku ba lallai ka yi mura ba kuma ba lallai zafi ya dame ka ba. Lamba uku kuma tana da iya kore sauro ba tare da sauro ya addabe ka ba. Kamar misali, idan mutum ya kula lamba wacce ake kira O.R.L, to lamba ukun ta tana da ƙarfi sosai kuma da kuma daidaito kuma ba ta raina wuta. Ko yaya aka sami wuta zata tashi tai aiki ba tare da ta ba ka tangarɗa ba ko wani abu da ake kira coil ya ƙone a jikinta. Lamba uku ta fanka ni dai lamba ce da nake yawan amfani da ita a gida ne ko a ofis ne har ma a masallaci duk inda in samu kaina. In kuma zafi yayi yawa nakan yi ƙoƙari in kaita lamba biyar domin ta bani iska yadda ya kamata. Iskar da zata sa tai daidaito da zafin da yake addabaina. Shine wannan magana. Lamba uku gudun fanka gudu ne mai kyau sosai.

Muna amfani da ruwan rijiya wajen yin wanke wanke, amma ba mu yi amfani da shi a yayin da muke sha. Ba mu shan ruwan rijiya saboda ruwan rijiya ana iya samun shi ruwa ne wanda yake ɗauke da ƙwayoyin cututtuka kala kala. Amma domin wanke wanke ko wankin mota ko wankin mashin muna yin amfani da ruwan rijiya. Wani ruwan rijiyan yana da sanyi, wani kuma ɗumi gare shi, wani kuma za ka ji shi bauri, wani kuma za ka ji shi hadda ɗan zaƙi zaƙin shi. Ruwan rijiya kala kala ne. Wata rijiya kuma tana da matuƙar zirfi, wata kuma ba ta da zirfi sosai. Akwai rijiyoyi kala kala waɗanda muke amfani da su. Kamar misali idan ka je ɓata garawa za ka samu rijiya wata take da gaba dubu ko ruwan ta yana da ɗumi kuma in ka sha a baki yana da zirtsi. To wasu wayanda ba su da damar siyan ruwa mai kyau sukan yi amfani su yi maneji su yi tattali su sha wannan ruwan. Wanda kuma suke da damar siyan ruwa sukan yi amfani da ruwan leda wanda a kamfani ake cace shi a gyara shi sannan a sa a leda. Mutane suna amfani da shi domin kare lafiyar jikinsu.

Sosai ma kuwa ina iya dafa abinci, musamman ma abincin cikar gargajiya wanda ya kama daga ɗan wake, tuwo, alkubus da ma sauransu. Idan kuma ka dawo abinciccikan zamani, abin da ya kama daga taliya, shinkafa da makaroni duk na iya dafa su. Har da ma taliyar ƴan yara dai ina dafawa. Da farko dai idan ka tashi dafa abinci za ka samu ruwa sai ka ɗaura shi a kan tukunya ka kunna wuta. Da ruwan nan ya dahu sai ka zo ka haɗa kayan miya. Bayan ka haɗa kayan miya sai ka zo ka sa wannan abincin da kake son dafawa. Sai kasa maggi kasa yaji da sauran kayan haɗi sai ka rufe sai ka bashi kaman minti talatin haka. Idan minti talatin nan yayi za ka zo ka tar da abincin ka ya dafu. Daga nan sai ka ɗiba sannan ka fara ci. Wanda yake kusa da kai ma ka bashi. Abinciccika kala kala ne. Kowane da hanyar da ake haɗa shi amma ni abincin da na fi so kuma na fi iya dafawa ina matuƙar son ɗan wake musamman ma idan ya ji ƙuli. Ɗanwake da ƙuli ƙuli abinci wanda yake da mutuƙar riƙe ciki gashi kuma da ƙwari.

A maganar gaskiya na fi son yanayin ɗaki mai sanyi. Domin ni mutum ne mai son ta'ammali da sanyi sosai da sosai. A gaskiya bana son zafi. Duk da kasancewa yankin da na fito, yanki ne da yake da matuƙar zafi fiye da sanyi. Domin shi zafi yakan firgita ɗan adam, ga kuma sauro a lokacin zafi. Amma ɗaki mai sanyi ko da ace sanyin ya yi wa, ka na iya sa rigar sanyi ko ka lulluɓe da bargo ko kuma ka buɗe window ka sha iska. Saɓanin zafi wanda babu yadda zaka yi don har baka da wuta, sai dai ka haƙura ka kwanta haka nan ko ko baka da AC ko wata na'ura wadda take rage zafi. Amma maganar gaskiya na fi son sanyi. Domin shi sanyi zaka iya amfani da abubuwan kare sanyi kayi maganinshi. Wanda a zafi sam-sam babu wannan maganan. Sai dai ka yi ta addu'a Allah ya kawo ma ɗauki. Kaman mu a nan Katsina muna da matuƙar zafi, yanzu ma haka rana ake yi a unguwarmu. Wanda su a can garuruwan da suke da sanyi ba su da wannan matsatsalu. Suna rayuwa yadda ya kamata ba tare da takura ba ko wani abu. Amma gaskiya ni zafi yana matuƙar takuramin saboda haka na fi son sanyi.

Ina shan ruwa aƙalla lita bakwai a rana. Domin kasha ruwa lita bakwai a rana shine abun da ya dace da lafiyar ɗan adam a kimiyance. Ana so duk ɗan adam ya rinƙa yawan shan ruwa. Domin yawan shan ruwa yakan sa hanta ba za ta ji bata da ruwa a jikinta ba, ba za ta bushe ba. Rashin, rashin ruwa a cikin jikin ɗan adam yakan jawo mai cututtuka daban daban. Kamar su jinin shi zai iya tsotsewa da wuri, ko kuwa yayi ta rashin lafiya kala kala da ba a san ta ba koma ya jawo mai ciwon hanta. Yana da kyau mu rinƙa shan ruwa yadda ya kamata domin inganta lafiyar mu da ma sauran abubuwa. Yakamata duk ɗan adam a rana idan ya tashi da safe, ya sha ruwa. Idan ya ci abinci, ya sha ruwa. Idan zai kwanta, ya sha ruwa. In ma ya fita ya dawo duk ya sha ruwa. Ana so mutum ya rinƙa shan ruwa aƙalla a kai a kai, lokaci lokaci ko duk bayan awa ɗaya ne. Aƙalla duk rana mutum ya sha lita biyar zuwa bakwai. Shi ne adadin da masana suke yarda a rinƙa sha. Shan ruwa yana da kyau sosai domin yakan sa jikinmu ya zama akwai ruwa a ciki, ba zai tsane ba ko kuma ya zama babu ruwa.

Mu bangon gidanmu, bango ne mai launin ruwan ɗorowa. A wasu gidajen za ka ga bangon su fari ne amma mu dai na gaskiya ruwan ɗaurowa ne. Kowane gida da kalan bangon da suke so. Wasu su sa fari, wasu su sa shuɗi, wasu su sa mai ruwan ɗaurowan shi kanshi. Kaman misali idan ka shigo falon mu, za ka ga falon mu yana da kalan launin fenti fari da kuma ratsin baƙi duk a haɗe. Waɗannan kaloli guda uku. Idan ka same su, ka haɗa su yadda ya kamata, za ka ga sun baka tsarin bango mai kyau sosai da sosai. Kuma baya riƙe datti sosai. Bangon gida mai launin shuɗi, bango ne da yake da matuƙar alfanu kuma sauraye ba su yawan zama a kan wannan bangon. Wasu za ka ga ma a gidajen nasu, sam ba su damu su yi fenti ba. Wasu kuma suna so su yi fenti. Wasu za ka ga iya cikin gidan ne kawai suka yi fentin. Wasu kuma kwata-kwata daga wajen da cikin gidan ba ruwan su, za ka ga bangon iya siminti ne kaɗai a wajen. Ya kamata duk wanda yake da gida, ya zauna ya tunani, ya sa irin, ya yi irin fenti ko kalan da zai sa wa bangon shi, ita kaɗai yauwa.

Maganar akan zaman kujera ko tabarma, kowa da ra'ayinsa. Wasu zaka ga sun fi son su zauna a kan kujera, wasu kuwa tabarma. Amma ni da ra'ayina na kan kaina, ni kaina ina so in zauna a kan kujera. Wasu idan suka zauna a kan kujera jikinsu yana yi musu ciwo, wasu kuma kan tabarma. A kwanciya ma haka, wani zai iya zama ya kwana a tabarma, wani sam sam idan ya kwana a tabarma sai jikinsa ya masa ciwo. To kujerun ma da tabarman ma kala kala ne. Akwai tabarma mai laushi, akwai marara laushi. Kujera ma akwai da zaka ga suna da matuƙar laushi, wasu kuma in ka zauna a kai tauri ne da su. Akwai misali kujeru da tabarmi zaka iya samun su a kasuwanni da shaguna kala kala, sai kaje ka siyo wadda ta yi ma, ka zo ka rinƙa zama a kan abin ka. Amma ni da ra'ayina gaskiya na fi son in zauna a kan tabarma sannan kuma daga baya in zauna a kan.

Ƙwarai kuwa ni mutum ne mai bin ƙa'idojin aiki domin ko a wajen aiki duk mutumin da baya iya bin ƙa'idojin aiki yadda ya kamata to lallai yana cikin matsala. Ko a harka ta ƙwarewa ko kasuwanci ko wani abu, duk mutumin da bai iya bin ƙa'ida to ba lallai a ɗauke shi aiki ba. Ya kamata kowane ma'aikaci ya zama yana bin ƙa'idojin aiki, ya lura da abinda akeso yayi da kuma wanda ba'a so yayi, yabi doka sau da ƙafa. Yin wannan ɗabi'ar za ta bashi dama babba sosai, wajen ya samu ya samu ya cimma wani matsayi babba a kalar aikin da yakeyi da ma wanda ba wannan kalar ba duk mutum da bai bin ƙa'ida wajen gudanar da ayyukanshi to lallai ba mutum bane wanda ake tunanin yayi nisa ko ya cimma nasara a harkar shi ta ayyuka da ma abubuwan ɗaya kamata ko a zaman irin na duniya ana son mutum ya kasance mai bin ƙa'idoji da doka sosai da sosai. Duk mutumin da bai bin ƙa'idoji da doka to ba abubuwa dayawa bazai iya cimma su a rayuwa ba. Ya kamata mutum ya zama mai bin ƙa'ida yadda ya kamata ba mai hauragiya ba da yin abun da ba'a sa shi ba.

Ina jira a layi ne ta hanyar bin doka. Bana so in ci ma wani layin shi. A zahiri yadda ya kamata mutum ya yi, in ya zo bin layi sai ya tsaya a daidai bayan wanda ya ke ƙarshe domin da samun daidaito da adalci. Kada ka yi ƙoƙari ka ci layin wani. Domin hakan ba adalci ba ne kuma rashin gaskiya ne. Koma idan wancan ya kai ƙara ko a doka kai da kai irin wannan mugun aiki kai za a hukunta. Duk kasan da ya kamata ta zauna cikin adalci da son juna, ya kamata a ce ƴan ƙasar su ma suna son junansu kuma su na yi wa junansu adalci. Cin layi ga wanda ya riga ka abu ne babban laifi ne sosai wanda ba a so duk wani ɗan ƙasa mai hali na gari ya koye shi. Kyan hali ba na, ba abu ba ne na mutumin kirki. Cin layi abin da na ke nufi kenan. Da idan ka zo ka samu waje, ka samu wani a gabanka to ka sa ma ranka haƙuri har sai layi ya zo kanka. A yi ma abin da ya kamata a yi ma, sannan kai ma ka samu ka tafi. Wanda ya zo ya samu a bayanka shi ma ya yi haƙuri har sai ka gama.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar duba ƙa'idojin da aka shimfiɗa aiki a kai. Idan na zo zan duba ƙa'idodin ingancin aiki, zan kalla aikin shi kan shi, sannan in duba ƙa'idojin da aka shimfiɗa kafin ai aikin. Idan har wanda zai yi aiki ya bi wannan ƙa'idojin kuma ƙa'idojin sun tafi dai dai, to lallai wannan aiki ingantacce ne. Idan har aikin da aka aikata sun saba ma ƙa'ida, to wannan aiki yana da matsala, sai in bashi bayani in faɗi mai aiki bai yi ba. Ya kamata a sake duba aiki ko in nuna mai inda za a gyara. Idan bai gyaru ba sai in kai shi ga manya. Ya kamata a duk wanda aka ba ingan, aiki yai aiki mai inganci sosai ban da ha'inci. Idan aikin gini ne aka baka, ka tabbatar ka sa siminti yacci ya kamata ko inna ya kama kuma yaji. Idan aikin titi ne, kai ma talakawa aikin da ya kamata. Kai idan har aikin asibiti ma aka baka, kada ka yi aiki na ha'inci domin mutane da da yawa waɗanda za su amfana ba kai kaɗai ba. Idan kuma mutum ya yi aikin ha'inci, to dallai Allah zai hukunta shi. Kuma wayanda suka bashi aikin su ma ba za su ƙyale shi ba sai sun ɗauki mataki a kan shi.